Ina amfani da wani waya ana cemai Redmi 13C, da kuma da kuma Samsung A03, wayan biyu nake amfani dasu.

E ina amfani da kuku fim wasan kamar yanzu na BBC mai suna ke ji labarai, da kuma ana jeme wannan ana jeme digest, news digest da su biyu ne ke amfani na jin labarai.

Don kullum ina farkawa daga bacci, zan gode wa ubangiji na wanda ya tashe ni bayan haka sai in je in yi alwala, sai in yi sallah. Abubuwa da nakeyi da safiya kenan in na tashi.

Biredi da na fi so ita ce biredi mai bota, wanda akwai bota ciki. Irin biredi nan na fi so kuma irin shi nake ci sosai.

Eh ina jira layin da yakamata kuma da ya ɗance in jira saman layi sai in je lokacin da yake kafin inyi duk abun da nakeso.

Abune mafi muhimanci cikin abokantaka ita ce aminci, da kuma yarda, da kuma a yi wanan da juna, a saduwa da juna kuma zama mo kan ce. Mutunci ne mafi mahimmanci gaskiya.

Eh nafi son zaman birni gaskiya soboda cikin birni ai mutum zai gan ababe da ya kamata ya gani da kuma ababe wanda zai bashi shaawa kuma zai ji daɗi.

Takalma na, takalmi nafison ita ce slippers saboda yana da bai da wuyan sakawa kuma in ƙasa gaskiya yana da, yana da wuyan cirewa kuma shine nafison.

Ba mu san waƙoƙin aiki, yake aiki na mai kyau kuma muna yin ta na cikin zumunci saboda haka ba mu samu wani abu a wurin aikin mu.

Yanzu da suke haddufa filin siliki na iso, saboda suna da kyau ga kuma suna da kyawun sakawa. Ina sa jikin mutum, suna da kyau a jikin mutum, shiyas nake so shi.

Yana sayan kaya a yanar gizo saboda ƙasan sai abubuwa a yanar gizo yana da kyau saboda bai da wani aiki sosai. Kawai mutum zai yi yana samun waya kawai sai sai abun da ya ki so.

Eh iya amfani da kwamfuta da kuma laptop, zama dukan suma kwamfuta ne kuma ina amfani da shi a abubuwan da yakamata inyi da su, da yake suna da kyau amfani kuma suna da, suna da ɗan sauƙi wajen amfani gaskiya.

E na iya kunna wuta dayake inazama ne da kaina kuma inban kunna ba wanda ze kunna mun dole in koya saboda tu tun a gidama muna koya. Saboda haka na iya kunna wuta.

Eh gaskiya bikin abokantaka na zumunci ita nafi so kuma nafiso inaso ace inje gurin biki amma inga mutane da muke da moment tare dasu.

Yanda nake magance damuwa agurin aiki itace inyi abubuwan da ya kamata inyi a lokacin da ya kamata inyi saboda haka bazan dinga samun damuwa ba agun aiki.

Ina nema izinin hutu ne a anyin da ya kamata in bi in nema izini. Akuma ana yamutan de kamata nema izini. Anaso nike nema izini. Si yasa nike son hutu.

Ehi ba wanda bana so cikin shinkafa da tuwo, tuwo da duka biyu na nake ci. Amma wanda nafi so cikin suna ne tuwo da yake tuwo na itace ya abuncin gargajiya namu na Hausawa.

Raina faɗin ra'ayine a abubuwa da yake matan banda ra'ayi ko kuma abubuwa da, da an kira ne bada ra'ayi na, ta cike da bada ra'ayina akwai hakan sai bada ra'ayi bani haka, sai dai an kira ne.

A'a bana sanya tabarau da yake ni mutum ne wanda ban iya sakawa ba sai dai in samu masu sawa sai su tayani sakawa haka muke yi.

Eh bana iya albashi, babu abinda nake ci sedai in biya albashi da nake bi kawai kuma in biyshi da farin ciki saboda nasamu bayan buƙata.

E ina shan madaga ni mutum ne mai son madara sosai saboda zaƙin sa kuma madara yana yin magana aiki a jikin mutum saboda haka ni mutum ne mai son madara sosai.